Ah takalma da nake da su ai suna da yawa ai nikam. Indai takalma ne sun fi guda goma ma nake gani ko. Eh amma wanda nake amfani da shi yanzu kam guda, guda biyar ne. Kada, kada kuma kasan size na takalma na kuma babban size ne so akwai wahala samu shi a kasuwa.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Na amfani, ban ga kun ce ajiya. Eh to indai ajiya ne kan, ajiya kaman Me kenan Dropbox ko mene ne ma. Akwai, akwai application daban daban da ake ajiya da shi a yanar gizo.

Eh, ina, ina son karanta littatafai. A'a don saboda me yasa littafi, littattafai din nan da nake karantawa yana ƙara min abubuwa da dama sosai. Wallahi tallahi. So, indai karanta littattafai ne ina karanta kuma daban daban. Ina da irin kalar littafin da nake iya karantawa kuma akwai irin wanda na fi so. Ko ba haka ba ne? So karantar littattafai kala kala ne, ni kuma ina da kala kala wanda na fi so. Har ga Allah. Bayan dai wajen karatun littattafai ne kuma gaskiya ina son karantawa, ina son karantawa sosai don yana ƙara mun basira, yana ƙara mun kunzu kuma yana bu demun kwakwalwa na. Dalilin kena shiya sani ke son karanta littattafai sosai. Ina karantawa, tabbas ina karantawa ba, ba shakka. Algaita. Wallahi billahi. Indai littattafai da nake karantawa gasu nan da yaya. Akwai guda daya dazan iya faɗa muku shine what is law of power, law of seduction gasu nan dai kala kala. Kala kala wallahi. Amma inda karanta littattafai sosai ina karantawa.

Yaya nake son zama? A'a, nake zama, zama in kala kala ne ko ba haka ba. So yanda nake son zama kuma na fi so na zama da ɗawawuna ko in zo na a kan kujera ko kai kam zama ɗin kala kala ne kam a wajena. Eh, ya kake son zama? Ni kam ina zama, zama in kala kala ne kam, har ga Allah. Eh, ban gane irin tambayan naku ba amma yanda nake zama, yanda ake zama mana, yanda namiji yake zama haka nake son zama. Eh, ko wani lokaci ina iya zama da ƙafana a gaba ko wani lokaci kuma kaman irin zama kaman yanda mutum yake ibada. Inna ce ibada shine kaman mutum yake, kaman yanda mutum yake sallah. To haka.

Ina son kallon wata da dare. Hmm, ina kuma-- ina kallon wata din kuma da dare. Da dare yayi, da dare yayi in kana so, ina so idan fita shagali na wai ni kaɗai in zo na. To, ina zuwa in zo na a gaban gidana. In zo na a gaban gidana, ina zo da kujera, zo na a wata da dare. Sai ina, ina ɗau kujera na zo na a gaban gidana. Sai ina zo na da, da iyalina, ina kallon wata da dare kuma abin sha'awa ne, yana da kyau sosai. Yana da kyau. Har ga Allah yayi kyau. Bamin dai kallon wata ne da dare kam. Ina son kallon watan da dare sosai, har ga Allah. In dai wata ne kam ina kallon wata da dare. Kuma cikin sai irin, sai irin sakandare din nan, ya fi dadi lokacin ko ta ina shiru ko ta ina babu damun komai ko ta ina shiru. Taurari zanyi taurari a sama, abin gwaninta wallahi, abun sha'awa. Ga kyau ganni. Wallahi, wallahi, yayi kyau wallahi. Indai wata ne kam ina kallon wata da dare sosai, har ga Allah.

Aaa wannan babban magana ne wannan. Ai rayu wannan in ɗan adam yana nan baya addu'a, ai damuwane ai. Inde yin addu'a ne kan kullum, wannan dole ne. Dolene sai mutum yayi addu'a kullum. Inde yanaso yaci gaba ma ga irin yanayin da muka samu kammu yanzu. Dole sai yayi addu'a, harga Allah. Mutum baya addu'a ai shikenan ya zama kaya kenan ai, harga Allah. Inda ya zama kaya. A wajena kenan fa, inda ba kasa, inda ba inda mutum baya addu'a kan gaskiya ya zama kaya kan a wajena. To ina yin addu'a sosai, wallahi kullumma inayin addu'a. Kullum kullum da safe, da rana, da dare, kowane lokaci ina addu'a. Addu'a kuma maganine mai kyau. Ina tsare abubuwa da dama, ina tsare abubuwa da dama da dama. Ah mutum yana rayuwa wannan baya addu'a kuma ai yawane ai gaskiya harga Allah.

A me nake yi lokacin da na kama mura? A kasan mura dinnan fah zazzabi ne kuma. Ma yanayin yadda mura in ya kama mutum na shi mutum zai gane ko ba haka ba. Amma mura kuwa lokacin da mura ya kama mutum gaskiya mutum yana iya rikewar. Amma ni a waje na, abin da nake yi lokacin da na kamu da mura, na ɗaya zan fara shan magani. In sha magani, in sha magani sai in sa tufafin na rufe hancina. In gaisamu tufafin zan rufe hancina. Kwarai sai eh, inda na kama da, inda na kama da mura gaskiya bana zuwa yawo. Wuri ɗaya nake. Bana wani hayayya a a. Har ga Allah. Hmm, a wajena kenan fah. Lokacin da na kama da mura kam, ni kam bana wani jayayya, bana wani raka. Zaka gan ni wuri ɗaya. Gaskiya in samu mura kuma wani irin cuta ne kuma wani cuta ne wanda a waje na yana bani wahala sosai. In na kamu da mura gaskiya yana bani wahala sosai. Kar ga Allah.

Abin da nake, abin da nake tunawa daga yaro shine gaskiya duk lokacin da na kalla yara, gaskiya wani sha'awa ne ke zuwa mun, wani tunani daban yake zuwa mun. Ko ka san yara kuma abun, abun sha'awa ne, abun kowa ne, abu ne wanda kowa yana so ko ba haka ba. Abin da nake tunawa naga yaro shine ina tuna yara, yara na manya. Ni ma ina da yara, ni ma ina da yaro. Duk lokacin, duk lokacin da naga yara gaskiya, duk lokacin da naga yaro nima sai in tunawa, tunabaya. Ni ma ina da yara, kuma yara kuma alfarma ne daga Allah ko ba haka ba ne?

Yanda nake magance matsala, matsaloli a wajen aiki kala daban daban ne. Amma kuma ka san ba abu bane wanda aka ce wai lallai ba za ka samu matsaloli ba. Inda matsaloli a wajen aiki wanda dole ne za ka samu matsaloli a wajen aiki. Wannan tabbas za ka samu. So yanda mutum zai, zai magance matsalolin ne ana bin hanya daban daban. Ko ba haka ba? So ni a wajena yanda nake magance matsaloli kuma abu yana da yawa, yana da yawa gaskiya yanda nake magance matsaloli na yana da yawa sosai. Umm, kamar magance matsaloli a wajen aiki na ɗaya, na ɗaya muna zuwa da gaba ɗayanm mu mu fahimci juna. Idaa muka fahimci junanmu, wajen fahimtar juna nan gaskiya, Allah zamu samu sauƙi wajen aiki. Kuma indai kanmu baya haɗe gaskiya bazamu iya, bazamu iya samun wani abu mai kyau ba a wajen aiki ba. Ko ba haka ba? So na ɗaya a wajena ke nan, na ɗaya dole sai kanmu yana wuri ɗaya. Ko ba haka bane? Sai kanmu yana wuri ɗaya in ba haka ba aiki ba zai yi.

Ina, ina iya dafa abinci. Ina dafa abinci mana. Ba ki baki ji sunana ba? Aminu Onga. Sunana kenan. Wallahi ko mata na albarka. Wallahi. Wallahi tallahi ko mata na albarka. Tabbas. Ni abinci kam na dafa abinci. Abinci ma ba wai iya dafa wa ba ne bafa. Mutum ya iya dafa abinci mai daɗi za ku ce. Zan magana guda biyu ne. Akwai iya dafa abinci kuma akwai iya dafa abinci mai daɗi. So ni kam abinci mai daɗi. Ni dai indai ina so in ci abinci mai daɗi mata na ba ta iya wa ai. Wallahi tallahi mata na ba ta iya wa. Indai ina son in ci abinci mai daɗi mata ma zata zo same ni cewa sweetheart dan Allah ko zamu haɗa kai mu yi abinci yau mai daɗi ko ba haka ba. Ay inda abinci ne kuma bana samun kasada. Bana samun wai kasada ko. Abinci in kika, in aka duba profile nawa na Facebook, na sashin Facebook yanar gizo wallahi in za'a duba abunda nafi so sosai shine dafa abinci yana cikin hobby nawa. Ko ba haka ba? Maganan gaskiya fa. To indai dafa abinci ne kam ni kam ni ne abinci in ma sunana en kenan. Akwai wani sinadarin da ake amfani da shi ta wajen yin abinci yana baya, yana ɗanɗano ne mai, ɗanɗano ne na abinci. So zunzurutun iya, iya dafa abinci wallahi ana kirani Aminu, Aminu, Aminu Onga master. Sunan sinadarin shine Onga. Zunzuruta iya abinci an yi raba ni sunana zuwa Onga yan nan. A inda abinci ne kam na iya dafa abinci sosai sosai sosai fa. Ina dafa abinci ba laifi gaskiya ga Allah.

Wannan babban magana kenan. Abincin da yake sa haka naji daɗi shine, shine mai ake cewa shinkafa da wake garau-garau ko? Shinkafa da wake dai garau-garau da manja, gaskiya. Inde ina cin irin, inda ina cin wancan abincin ina jin santi. Bayan wancan kuma akwai, akwai ake ce wa miyan kuka, amma irin miyan kuka irin sai dai wanda mamana za ta dafa. Indai ba mamana za ta dafa miyan kuka nan ba, amma abincin da nake so inji daɗi shine shinkafa da wake da manja, an dafa shi da manja. In akwai kuɗin ma an sa kifi haka, habba malam. Wancan zan iya cin shi safe da rana da dare. Gaskiya ina son shinkafa da wake da manja. Jollof in ke nan ko? Shi jollof. Jollof in ma a yi shi da manja. Manja kuma ba irin manjan Arewa na naman nan ba, me waye warin nan ba. Da manjan Adamawa in nan, manjan buyuk in nan me waye warin nan. Inda manja, Adamawa basu da manja. Arewa ma gabadaya basu da manja. Irin manjan kudu in nan dai, eh me kanshin nan. Wallahi. Manja kuma Allah, Allah ya fi. Indai zan samu shinkafa da wake da manja habba malam a wuce wajen, daɗi nakeji a lokacin.

Wane irin kayan daki ɗake, wane irin kayan daki ka fi so? A kayan daki kuma, wane irin kayan jiki kafi so? Ba kayan jiki ba ne, kayan daki aka ce a nan wajen. So- daki? Kayan daki in kuma, ni kuma, eh, ni ban san ma'ana daki kayan daki innin ba ko, sunan Hausar ku bai, bai daidai ba amma irin kayan da na fi so shine in sa jallabiya na a dai. Indai wajen kayan sawa ne ko? Amma indai kayan daki ne kuma kayan daki kuma shine irin kamar su citta kenam, su kananfari ko kayan, ko kayan su wannan, kayansu sawa, indai kayan sawa ne kuma ni gaskiya na fi son kayan jallabiya, jallabiya haka. Farin Allah. Jallabiya ya fi mun, na fi son kayan jallabiya sosai. Yana sa, ni kan yana sa jiki na yayi fari, tafiya na komai yayi furi.

Aya nake tabbatar da ingancin wajen aiki. Ai, yana tabbatar da inganci kuma indai mutum asalin sa shi ba ɗan cuwa cuwa ba ne ko shi ba ɗan baraza ba ne a gaskiya. Mutum zai daidaita aikinsa. Muhallan za'a samu ne kawai, indai kai ɗinne irin mutum ne wanda, kai hankalin ka ba dai-dai ba kuma, ba ka tabbatar da ingancin wajen aiki, kuma kaga wancan zai jawo wa matsaloli sosai. Ko ba haka ba ne? Ba ka tabbatar da ingancin wajen aiki, kuma kaga wancan zai jawo wa matsaloli sosai. Duk abun da mukeyi muji tsoron Allah.

A'a mu kam, mu kam ba mu na lokaci, ba mu na musamman lokacin da muke wanke kayayyakinmu ba. Amma asalin kamar irin kamar su rigan ciki, kamar rigan ciki ko wandon ciki, wancan kowane kwana biyu-biyu dai ana wanke wa. Amma asalin lokacin da nake wanke kayayyakinmu shi ne ko kowane sati, Asabar da Lahadi. Shi ne lokacin da muke dan samu dama, mu samu mu muma mu yi wanki. Ba wanki, ba wanki in kaɗai ba, abubuwa da dama sosai. Eh. Lokacin da nake wanke, lokacin da nake wanka, wanke kayayyaki, Asabar da Lahadi ne shine lokacin da nake samu mu wanke kayayyakinmu daga Allah. Saboda shi ne asalin lokacin da muke bama, bama aiki. Wannan lokacin ne an samu an hutu a wajen aiki ko ba haka ba. So indai maganar wanka ne lokacin wanki ka, Asabar da Lahadi gaske nake samu na yi, na yi wanke kaya. Amma indai kamar kayayyaki kamar su rigan ciki ko wandon, wandon ciki, wancan kowane kwana biyu-biyu ina wanke wa, kowane kwana biyu-biyu in sha guda. An gane?

Ina sauraron rediyo sosai. Ah, in mutum bai saurari rediyo ba, amma to, mene mutum zai saurara? Dan, a rayuwar da muke yanzu haka, in ba, mutum yana ɗan, sam, yana ɗan sa redi-- rediyo, duk dai akwai waya a hannun mutum, Abubuwa sun canja yanzu ai, Rediyo in ba, ba wai lallai sai mutum ya nemi rediyo ba. Ko a waya ma ana, akwai rediyo a waya ko. Duk abunda kake so gurun, hira, duk labarai, duk station, ko duk abunda kike so in ka shiga, za ka buɗe rediyo ma, za ka samu a wayanka. So in dai waya ne nikan ko wane dare, ƙarfe tara na dare, sai na saurari rediyo saboda mu ji labaran duniya, me yake faruwa? Ah, kinsan ba komai bane da yake faruwa mutum zai ce a'a, yanar gizo, ko ba hakaba. Akwai wasu labarai kuma wadda sai gidan rediyo, sai gidan rediyo ne kawai zasu iya baka irin labarin can. Gaskiya ina sauraron rediyo sosai wallahi. Ba laifi ina saurarawa.

Haba Mallam. Kai kuma ana magana mai kyau. Ni kam aka ce a kan wuya ya kashe mutum, gara daddi ya kashe mutum ko? Toh. Nikam a waje na kan fanka banza. AC dai bai kyau. Indai kana jin sanyi sanyi suka suka. Ruwan zafi ka ringa sha a kullum. Na fi son AC mana a kan, a kan fanka mana. Haba. Wallahi wallahi nikam na fi son a waje na kinemfo na fi son AC a kan fanka. Duk da de AC de yana illa a jiki still nikam a waje na kan na fi son AC. Duk inda akwai AC zaka gani da a gefe zaka ajiye ma flask na flask kuma ruwan zafi na ne a kai, ruwan shayi na ne a kai. Inta sha a kai a kai. Magabar komai mai kauri kuma ta lugujeya. Haba. Nikam na fi son, na fi son AC a kan fanka. Duk dai yana illa. Wallahi na fi son. Na fi son AC a kan fanka. Ba za ama haɗa ba ma.

Ah gaskiya, nikam ba na rera waƙa. Ba na rera waƙa lokacin da nake wanka. Addinin mu ma in mutum yana bayi ma, ba kyau ma mutum yana magana. Gaskiya, nikan bama yi. Ko addini na mu ma wai ya hana. Addini mu ne ya hana wallahi in rera waƙa a lokacin wanka. Indai mun shiga bayi kam, muna shiga bayi. Ba ma, ba ma, ba, ba'a so ma mutane su yi magana ma. Ballentana wai ace mutum yana waka. Nikan ba mu a yi. Ko addini na mu ma ya hana mu, ya hana mu. Wallahi tallahi.

A tebur, ai teburin an yi, a cike yake ko. Teburin me kyau, kuma teburin kuma kana'u rori daban daban daban daban. San mu aikin, irin bangaren aikin namu ma'an bangaren aikin zamu yanke amfani da shi. To dole teburin nan kuma wurin aiki kuma ya kamata ya zama akwai abubuwa da dama. Kaman ga kwamfuta, ga su rediyo, ga su TV, ga su nan dai abubuwa kala kala. A kan teburin nan mu dai, irin teburin ne da ake amfani da shi wajen, wajen yin wasu labari. Kuma filin ofis masu bugu.